Gaskiya dangantaka na, ko in ce dangantakar mu da makwabta gaskiya dangantaka ne mai kyau. Dan mutanen mu muna shiga gidan makwabtan mu, muna shiga muna magana muna gaisawa sosai sosai. Muna shiga suna shiga muna taimakon juna su taimaka mana da wannan mu taimaka musu da wannan. To gaskiya dangantakar mu babba ne kuma alakar mu da su babba ne mai kyau ne. Kuma gaskiya ina jin daɗin yanayin yadda muke yi. Wannan bai da lafiya wannan zai iya zuwa yaje kwana haka dai dangantakar mu mun zama dai makwabtaka ne kuma mu 'yan'uwan juna ne. Saboda yanayin yadda muke kula da juna muke taimakawa juna in abu ya taso yanayin yadda muke nuna kula. Kuma gaskiya abu haƙiƙanin gaskiya abu ne mai kyau. Ya kamata a ce mutum ya nuna damuwarsa ya nuna abun da, abun da ya dace dai mutum ya yi shi lokacin da ya dace. Haka dai abun da ya dace gaskiya kenan. Dangantakar ku da makwabtanku ya kamata a ce ku zama kamar 'yan'uwa ko ku zama kamar tsintsinya maɗaurin ki ɗaya. To abun da yakamata kenan gaskiya. Dangantakar ka da makwabtanka, da makwabtanka ya zamto cewa irin dangantaka ne mai kyau. Saboda in ace wani abu ya faru ko wani abu ya tashi haka nan za ka iya taimakon su. Suma a kowane lokaci suna nan za suke taimakon ka kuma da me. Kuma gaskiya dangantaka irin haka ba kasafai ake samun shi ba. To hakan mu muke dangantakar mu tare da su. Kuma gaskiya Alhamdulillah, Alhamdulillah suna taimakon mu kuma mu ma a zahirin gaskiya muna taimakon su da abubuwa da yawa sosai. Kuma gaskiya muna jin daɗin haka kuma muna fatan Allah ya taimake mu ya ci gaba da taimakon mu, mu ci gaba da taimakon juna, mu ci gaba da yi wa juna hidima, mu ci gaba da yi wa juna abubuwa da yawa. Kuma gaskiya Alhamdulillah muna fatan Allah dai ya ci gaba da taimaka mana kuma ya ci gaba da kawo zuri'a ko in ce dangantaka da tausayin juna a tsakanin mu da mu da su. Don gaskiya muna tausayawa junan mu sosai. Kuma gaskiya abun yana da daɗi. Ka tausayin wani ka tausaya wani yanayin da wani ya shiga da sauransu. Kuma gaskiya abu ne mai kyau kam gaskiya kuma yana jin daɗin haka.

Gaskiya a zahirin, a zahirin gaskiya, bacci da bacci, baccin rana in ce ko kuma in ce yadda aka tambaye ni ina yin bacci da rana. To gaskiya a yanzu bazan iya amsa, ansa bacci da rana gaskiya ina bacci da rana. Ya danganta da yanayin jikina, dan jikina ne yake sani nake yin abin da nake so. Saboda zan iya bacci da rana amma abun da yake sa ni ke yin bacci da rana dalili ne. Wani zagajiya ne yake sa ni in yi bacci da rana sosai. Dan ni mutum ne mai yawan nema ko in ce fita haka nan. To gaskiya gajiya yana sa ni gajiya gaskiya sosai sosai. To kuma in na gaji dole in samu inyi bacci. Koma da yawanci zan yi bacci kuma in nayi baccin na hutan wa raina na huta sosai sosai. To kuma shi ya sa nake yin bacci rana kenan ina bacci da rana sosai amma sai kuma na gaji nake yin bacci da rana. Amma in ban gaji ba haka kawai bana bacci rana kuma ina jin daɗin bacci ranan sosai sosai. Dan ina tashi ina jin jikina kaman sabo kaman karan kai nama ina jin kaina sabo gaskiya. Kuma ina jin daɗin haka kuma ina kara rokon Allah kuma yaci gaba da taimako na tilafa mun da sauransu dai gaskiya ina, ina yin bacci rana. Bacci rana ma yana ƙara ƙarfin ƙwaƙwalwa da sauransu kuma ina zauna ina yi bacci ina ƙara tunani, in ƙara tuna abubuwa da yawa dai kuma gaskiya ina jin daɗi sosai. Allah ya ci gaba da taimakon mutum kuma ya ci gaba da taimakawa mutum gaskiya. Dan ba haka ba, ba yadda mutum zai iya kuma bacci rana in na yi shi ina tuna abubuwa sosai. Abubuwan da ya zo kunne na duka ina ƙara ɗebo su in kawo su duka ina yi sosai sosai gaskiya. Amma bacci rana kan akwai daɗi sosai na dare amma yafi shi daɗi saboda shi dare bacci hutawa kake yi ya zama dole ma ba ma, ba ma dole ba kan amma bacci rana kan gaskiya baccin rana akwai daɗi amma na dare yafi shi daɗi gaskiya. Baccin sallah bayan sallah asuba bawo bacci da yake shi.

Gaskiya gudun fanka, in an tambaye ni wane kalan gudun fanka ko kuma yaya kalan gudun fanka ko kuma menene gudun fanka. Ko wanne a ciki an tambaye ni gaskiya kalan gudun fanka da na suke so ko kuma gaskiya ina kai na farko ina kai fanka na ƙarshe, ƙarshe. Ko in ce ya danganta da yanayin da ake ciki. In ana lokacin zafi ne gaskiya to fanka na dole in kai shi har ƙarshe. Saboda ni mutum ne wanda baya son zafi, baya son abun da zai samu jikin shi. Amma wasu sun ce zafi yana gyara jiki. To ni ba mace ba, ba ruwa na. Amma kuma gaskiya gudun fanka da na fi so shine in kai shi ƙarshe. In kunna fanka na in kai shi ƙarshe kuma in kwanta a ƙasan shi ya yi taɓuwo samun, ya yi taɓuwo samun. To gaskiya kuma ina fa alfahari da haka sosai, sosai kuma ina jin daɗi. In na sa shi a haka, na sa shi ya yi ta gudu, ya yi ta gudu, ya yi ta gudu in kwanta bacci duka. Alhamdulillah ina jin daɗin haka sosai, sosai. Kuma ba abun da zan ce wa Allah sai dinga rabude shi don shi ya taimaka mana. Da wannan abun babu shi sai ina tunani to ya za a yi? Me zai faru? To sai, sai na zauna, sai na yi tunani na ce haka ne kan gudun fanka da na fi so kan gaskiya haka nake sashi kowane lokaci. Ko wane lokaci haka nake yi. Gudun fanka da na fi so in sa shi a biyar na ƙarshe sai in kwanta, sai in zauna. To ban san haka dai kawai nake zama nake turawa in sa shi. Amma gudun fanka da na fi so in tura shi har ƙarshe. Nan shine kalan gudun fanka da nake so. Gaskiya ina kunna fanka na har ƙarshe. In kai shi har ƙarshe, in kai shi har ƙarshe. Na fi jin daɗin haka. Da in na sa shi har ƙarshe, iska da nake samu, inda yake busawa, iska da yake sakewa. To gaskiya ina jin daɗin in samu in kwanta. In huta waraina, in huta waraina, in hutar wa jikina. To gaskiya yanzu haka ma abun da nake shirin in kwanta in hutar waraina kenan. Kuma ga shi fankan na tura shi shima har ƙarshe. Na so in wanka, na watsa ruwa sai in zo in kwanta. To shii yasa haka nake so in yi yanzu. Haka ma abun da nake tunani na yi kenan kuma nake fama in yi ma kenan. Gaskiya abin da nake yi kenan yanzu haka ma. To kuma na sa zan yi kenan. Gaskiya abin da nake shirin yi kenan kuma gudun fanka kan gaskiya har ƙarshe nake kai wa. In na kai shi ƙarshe sai ya yi ta wainawa. Ko a ƙaramin fanka ma duka sai na kai shi ƙarshe don ya fi daɗin kwanciya. In kwanta fanka yana hure ni, na baza jikina ne kuma na kwanta. Sai sarautar Allah, sai lokacin da Allah ya tashe ni. Don Allah in ka kwanta bacci shi ne yake tada kai. Don kai ma ba ka san ina kake zuwa ba. To shii yasa nake kai fanka in kai gudun shi har ƙarshe kuma gaskiya ina jin daɗin haka sosai, sosai.

Gaskiya abin da nake fara yi da farko, abin da nake fara yi, kama fi ma in isa ofis din. Abun da dai nake yi da farko in na isa ofis, ina shiga sai in duba ko ofis ɗina ɗin a share ko kuma in duba shi ko an goge shi. In na zo na samu gaskiya ba a share ba, to kuma sai in nemi mai sharan. In bata zo ba, sai in ɗauki, tsinstiya i da kaina in share dan ni mutum ne wadda baya son datti, wadda baya son dauɗa ko ƙazanta hakan nan. To ni nake sharewa da kan kaina. In su basu samu sun share mun ko sun zo da wuri ba, to sai sun zo sai su ƙara su goge wan. To shi yasa abin da nake fara yi kenan sai na duba. So in na iso sai in duba wurin a tsaftace ne ko ba a tsaftace ba. Dan gaskiya na fi son wuri in kalle shi a tsaftace, in kalle shi tsabtsab. To kowane lokaci in naga abin da nake yi ko in nayi abu gaskiya in naga abu de yana nan tsabtsab yayi kyau sosai. To gaskiya ina matukar jin daɗi in kalla abude nayi shi tsakani da Allah kuma na sashi. Nayi abu de yayi tsabtsab, yayi kyau sosai. So ba abin da nake yi gaskiya sai in na ji daɗi sosai, sosai. Gaskiya inayi abin da nake yi da farko kenan idan na isa ofis. So na biyu kuma sai in ajiye jakata. Na ajiye jakana, shima sai in zauna. Sai in ɗiɗdibo files, takardu da sauransu. In ace nayi fara yin aiki a gida ban ƙara saba. To a wannan ofis ɗin zan ɗauki takardu, fayil ɗin sai in bibbincika, sai in yi su aikin da na fara shi wadda ban gama ba to sai in samu in kammala shi. Dan ba abun da na fi tsana zamto ace wa, ya zamtoce wa ina da aiki yi kuma ban gama aikin ba. To gaskiya abin yana damuna sosai, sosai. Na fi son ace, koma da yaushe kawai na kammala abin da nake yi. To in akwai abun da nake yi gaskiya in dai ba aiki ba gaskiya bana jin daɗi. In dai na isa ofis abin da nake fara yi kenan in duba, in ɗauko takardu na da sauransu abun aikin da ban gama ba in yi shi. Imma akwai aiki sabo sai in samu in yi shi. In yi aikin da dai yake gaba na. Gaskiya abin da na fi yi ke nan a ko da yaushe, a kowane irin lokaci. Dan aikin da nake yi kenan. To abin da na fi yi ke nan. Kuma gaskiya ina jin daɗin haka, ina jin daɗin haka. Dan ba karamin in ce nishaɗi bane ko in ce in samu in kammala aiki. In na kammala shi ina jin daɗi. Dan aiki yana da wahala. To gaskiya ina kammala shi, in na samu na yi shi ba karamin daɗi nake ji ba sosai, sosai. Ina jin daɗi gaskiya sosai ba ma kaɗan ba. Dan farin ciki ne. Ni na san kalan irin farin cikin da nake ciki. Ko in ce farin cikin da nake yi idan na samu na kammala ayyukan da nake yi da shi ko ayyukan da nake yi na kammala ni kaɗai nasan irin jin daɗin da nake yi gaskiya. Sai kuma Allah da ya halicce ni. Dan gaskiya ni na san me nake ciki.

Gaskiya in an tambaye ni wani app ko in ce wani kalan application na fi amfani da shi, gaskiya application da nake amfani da shi gaskiya suna da yawa amma suna da yawa gaskiya. In zan lissafo wanda nake amfani da shi da kuma wadda na fi amfani da shi. Mu ɗauki misali kamar Facebook, ina in ina neman labari ko ina neman abu so in san shi gaskiya na farko ina duba Facebook. Ina duba Facebook amma in ina neman abu asali wanda na tabbata in tabbatar cewa ko dai-dai ne ko ba dai-dai ba sai na je X wato shi Twitter kenan. Shi nake tabbatar da labarai dai-dai ne ko ba dai-dai ba, scam ne ko ba scam ba. To gaskiya a wurin nake dubawa shi wato a X kenan. Ina amfani da Facebook sosai shima amma in aka tambaye ni ina amfani da WhatsApp shima wajen tura sakonni ga ’yan uwa da abokan arziki shima ina jin daɗin turawa kuma ina jin daɗin yanayin yadda nake zama nake abubuwa na dai da mutane nake mu'amala muke yi hulɗa da sauransu dai gaskiya. Kuma ina jin daɗin amfani, amfani da shi. Na jin daɗin amfani da shi X Twitter kenan. Na jin daɗin amfani da WhatsApp. Shi kuma Instagram shi in ina so in yi irin nuna rayuwar karya, rayuwar big boys kenan ina so na yi irin shi to gaskiya Instagram nake yi. Dan in nayi hoto irin na ‘yan karya a shi nake amfani da shi, nake turawa nake abubuwan da ya kamata dai. To gaskiya ina amfani da TikTok don ƙara wa kaina suna, in taimakawa kaina in abubuwa da dai ya dace ina amfani da shi. In ta fosta kaina in duniya ta sani ina gaskiya ina amfani da su sosai TikTok shima ina amfani da shi. Amma! In an tambaye ni wani application wani app na fi amfani da shi don in tura sakonni zan ce WhatsApp. Daga safe, rana, dare ina WhatsApp. Safe, rana, dare kullum ina amfani da WhatsApp sabida tura sakonni don ya fi sauri, ya fi sauƙi, ya fi daɗi. Ina jin daɗin amfani da shi wajen tura sakonni wa mutane wa jama'a. Don gaskiya a, a ɗan ƙanƙanin lokaci nake turawa mutane kuma mafi yawancin mutane suna amfani da shi wannan WhatsApp ɗin. To bayan, bacin WhatsApp ma ina amfani da Facebook da Instagram shima ina amfani da shi. Ina amfani da Chilly, ina amfani da Twitter wato, wato X. Ina amfani da Telegram shima ina tura sakonnin a cikin shi sosai shike ya dangana. Ina amfani da Meet don muna ajin aji muna ana koyar da ni abubuwa Meet in sosai. Kuma gaskiya sosai, sosai ina jin daɗi. Koma mai, koma mai ake koyar dani koma mai yanayin rayuwa da sauransu dai gaskiya ina jin daɗi. Kuma ba abun da dai bai min gaskiya.

Gaskiya ina jefa dutse sosai. Ina iya jefawa sosai sosai. Dan ni mutum ne wanda yake da harbi sosai. Ina jefa dutse, ina harba dutse, yana tafiya wuri mai nisa sosai. Kuma gaskiya ina da saiti. In ace misali na ɗauki dutse ina so in harba shi waje kaza, gaskiya ina da niyyar in harba wuri kaza. In na harba kuma za ka ga taje. Saboda gaskiya yana tafiya, hannuna na tafiya. Ina harba shi ya tafi wuri waje mai nisa sosai kuma sai ya taɓa abin da nake so ya taɓa. Yawanci bazan daidai ce kowane lokaci yana taɓawa ba amma yana taɓawa. In ace zan harba shi sau biyar zai taɓa sau biyu ko sau uku ko sau ɗaya aƙalla. A cikin sau biyar ɗin nan za a fi samun zai iya taɓawa sau biyu a yadda nake so. Kuma gaskiya ina jefa dutse, yana nisa. Ni ma ina jin daɗin haka gaskiya ina jin daɗin haka. Yanayin yadda nake jefawa da yanayin yadda nake harbawa. Yanayin yadda nake murɗa hannuna ma yake tafiya. Ni karan kai na ina shan mamaki sai in ce ni ne wannan ko bani ba. Dan irin yadda nake harbawa shi ɗin ma. Ina shan mamaki sosai sosai. Don gaskiya ina harbawa sosai, yana tafiya. In ya tafi nake ji sosai. In hannuna ya tafi gaskiya ina, ina jin daɗi. Ina samun natsuwa. Dan ina harba in ya tafi sai ka ga nayi dariya, nayi annashuwa saboda hannuna ya tafi inda nake so. Ya tafi yadda nake so. Ya bani yadda nake so. To gaskiya kuma saiti, saiti bazan ce dai na koya, eh jefa dutse ba. Haka dai zan ce Allah yayi ni. Dan hannuna yana tafiya sosai. Hannuna yana tafiya. Ina harba shi zai tafi yadda nake so. In tura shi yadda nake so. In ɗage shi yadda nake so. Hakanan. To Allah dai da yayi ni shi ya bani wannan abu kuma ina matuƙar godiya ga yadda yayi ni kuma ga yadda ya bani abun. Dan baiwa na ne sosai. Dan ba kowa bane za ka ga zai ɗauki dutse ya harba guri ya je. In ka gani to ɗaɗɗaya ne basu da yawa gaskiya. To shiyasa gaskiya nake ƙara gode wa mahaliccina wato Allah. Dan abun da ya mun ya mun ni'ima sosai sosai. Ya bani abubuwa da sosai. Dole in gode mashi. In ban gode mun mashi ba, ba wadda zan gode wa gaskiya. Dan ina jefa dutse ni karan kai na gaskiya ako yaushe inna jefa abun ina jin daɗi. In ƙara jefawa inji daɗi in ƙara. Gaskiya ba abu ne mai sauƙi ba, bai da sauƙi kan. Amma kuma tunda an ce Allah, tunda Allah ne bayarka gaskiya ina jin daɗi ina kuma alfahari da kaina. Ina ƙara jajirce, ina ƙara sawa kaina. Ina taimakawa kaina wajen in jefa abun nesa yayi nesa kuma hannuna na tafiya. Da ace irin a ƙasar da nake gwamnati na taimakawa mutane irina masu jefa dutse ko masu jefa abubuwa ya tafi nesa sosai. Gaskiya da zan ce zan zama babba. Dan yanayin yadda nake harbawa yana nisa kuma mutane yawanci suna yabawa amma yadda za su taimaka mini basu da hali. To shiyasa kullum nake ƙara jajircewa. In ga nayi abu komi na taimakawa kaina. Na abun da ya dace lokacin da ya dace kamar yadda ake cewa dai. To kuma haka nake yi sosai sosai. Allah ne kuma nake roƙa ya ƙara taimaka mun. Kuma ya bunkasa mun yadda hannuna zai tafi fiye da yadda yake tafiya yanzu.

Gaskiya zan ce aikin kungiya ko in ce aiki tare da mutane ko in ce kungiya ko in ce yadda dai na ƙikƙira ba abu ne mai sauƙi ba na farko. Dan aiki da mutane gaskiya abu ne mai wahala. Dan mutane in ka ɗauko ka kawo mutane su yi maka abu, za ka ga ba lallai su yi maka abin da kake so ba. To shiyasa a kalla mafi a kowane lokaci in ina aiki da mutane ko in ce da kungiyar da nake aiki gaskiya ina sa musu tsama dan suyi abin da ya dace. Muyi abu-- kowane abu da za muyi, kowane aiki da zanyi ina yin shi bisa tsakanina da Allah. Muhalici wanda ya halice ni. Dan na fi so in ga na yi abu, ya yi yawa, ya yi kyau. To shiyasa nake sa jiki nake yin abun da ya kamata. Bana so a ce abin da wannan yayi, yayi kaɗan. Abun da kaza yayi kaɗan beyi. Shi yasa kawai a kowane lokaci nake sa jiki nake jajircewa na yi abun da ya kamata dai-dai lokacin da ya kamata. In ba ka yi abun da ya kamata ba a lo-lokacin da ya kamata gaskiya lokaci zai wuce. To shi lokaci dama jiranshi ake yi. To shi kuma in lokacin ya wuce to ba zai taɓa dawowa ba. To kai ya zamto cewa ka yi jira, ka yi jira a banza. To shi yasa a kullum nake zama nake tunani, nake abun da ya kamata a lokacin da ya kamata. Nake sa wa, nake sa jiki in yi abubuwa sosai sosai. To shiyasa Allah kuma yake ƙara taimakona da shike. Ina ƙara jajjircewa duk abun da za ka yi shi, ka yi shi tsakaninka da Allah. Shi Allah zai taimaka maka. Ko wani-- ko yaushe in kana buƙatan taimako, ka nema-- ka neme shi, shi yake bada taimako. Shi yake taimakawa. Shi yake yin komai a rayuwar nan. To shiyasa gaskiya nake ƙara jin daɗin kaina. Nake ƙara yabawa kaina. Shi yasa saboda yarda da nayi bawa kaina kuma yarda da na yi, na bawa Allah. Dan shi yake iya taimaka mun. To ba ko-kowa bane yake yin haka. Allah shi yake bada kome. To shiyasa nake aiki in ina aiki da kungiya nake cewa in abu kun yi-- ku kuna yi gaskiya dole sai kun zauna sai kun bawa ya zance. Eh, sai kun yarda da junanku. Sai kun tabbatar kamar sai kun bawa juna matsayin da ya kamata, sai kun girmama junanku. To sune abubuwan da ya kamata ace mutane sun iya. Wasu da yawa a cikin kungiya basa, basa taɓa ganin girman juna. Basa taɓaganin girmama wani. To kaga kuma aiki da kungiya ya kamata ce kowa a cikinku yana magana da kowa kuma kowa yana taimakon kowa kuma kowa a cikinmu yana ganin martaba da kima da darajan kowa. To kaga abu ne wanda ya kamata a haɗa kai kuma abu ne wanda ya kamata ace tsintsinya maɗaurinki ɗaya. Dole a yi abu da ya kamata. To shiyasa a kullum a ko yaushe nake ƙara bunƙasa yanayin zamantakewar mu, yanayin abubuwan da muke yi da su. Nake ƙara aiki tare da kungiya. Nake ƙara sa musu ƙwarin gwiwa. In ce suyi ƙaza lokacin ƙaza. To shiyasa gaskiya aiki tare da kungiya yake mun daɗi a raina sosai sosai.

Gaskiya ina rufe baki lokacin hamma. Ina rufe baki sai in ce Alhamdulillah. Don ba abunda zan ce sai dai in godewa Allah. Allah dama bisa ni'ima da ya mana. Dole in-in na siyi hamma, in sa hannu, rufe bakina. Bayan na gama sai in ce Alhamdulillah Allah na gode maka. So ina rufe, ina sa hannu a baki lokacin hamma. Ina sawa sosai sosai. Ba sau ɗaya ba, ba sau biyu ba. Yawan ci indai hamma zanyi gaskiya ina sa hannu, rufe bakina. Ba iya hamma ba, inma zanyi atishawa. In zanyi, in zan fitar da wasu germs dan da Allah yasa a ciki. Inna fitar in yasa na fitar dashi, shima zan fitar sai in ce Alhamdulillah. Komi zanyi a rayuwar duniyyar nan ba abinda zan wuce in ce ban gode wa Allah ba. Sha sa addinin da nake yake da daɗi. Na ƙara godewa Allah da ya halicce ni. Na ƙara godemishi bisa ni'imomin da ya mana, da yake taimaka mana kuma. Gaskiya ina rufe baki, ina kulle baki lokacin hamma. Mafi yawan ci gaskiya ina kulle, ina rufa baki. Ina rufe sai in ce, sai in ce, sai in ce Alhamdulillah. Sai inna rufe ba inna rufe baki sai in ce Alhamdulillah lokacin hamma. Kuma, eh, ina ƙara yawan ci ince Allah na gode maka. Sabida irin ni'imomin da Allah Ubangiji yayi maka in baka gode mishi ba gaskiya kai mutum ne mai son zuciya. Yayi ka, ya baka nunfashi to ka ga dole ai ka gode yashi. Sabida ai ba kai kayi kanka ba. Komi a rayuwan nan shi yayi ka. To gaskiya muna ƙara godewa Allah Ubangiji da yayi mu. Kuma muna ƙara godemishi bisa ni'imomi da ya bamu. Bisa abubuwa da ya mana. Bisa abubuwa da ya ma iyayenmu da, da sauran kowa da kowa gaskiya. Muna ƙara roƙon Allah ya ci gaba da taimaka mana sosai sosai.

Gaskiya, ban de adadin yadda nake share ƙura ban da shi sosai. Dan ni mutum ne wanda baya son ƙura, baya taɓa son su ƙura. To ina share ƙura sosai sosai. Dan ƙura ba abun so ba ne. Dan yawanci ƙura yana sa ni mura da kuma atishawa. Duk inda na samu a gidana ko a waje ko wani abu in na ga akwai ƙura bana so. Bana so in zauna ma inda ƙura yake. Dan ƙura gaskiya bana son shi ma kwata-kwata. Ba abu ne wadda zan zauna ma nake so inda da ni ga ƙura ba. Dan gaskiya ba dadi. Kaɗan ba dadi. Shi yasa koda yaushe in na zauna wuri mai ƙura ko wuri mai datti haka nan, in de kafin ma in zauna nake sharewa. Ina sharewa a kalla yana kai so huɗu ko biyar haka. Saboda ma kar ya tashi. Dan ƙura ba abun so ba ne kwata-kwata. Ba abun so ba ne. Yawanci, yawanci gaskiya bana son ina ɓata wa kaina lokaci ko in ɓata kawai in na ga wuri mai ƙura ko wani abu haka na share shi nake yi. Kuma gaskiya bana so, bana son ƙura gaskiya. Bana son ƙura. Shi yasa nake sawa nake jajircewa yin abunda ya dace. Kon ince lokacin da ya dace nake yi kuma nake kara neman taimakon Allah. Gaskiya don ban so ma in sheƙi ƙura. In na sheke shi ma bana jin dadi sai inji wani iri. To shi yasa ina soron mura ya kama ni. Shi yasa nake yawan yi haka. Ina share kura ya kai sau irin biyar hakan nan. In share shi sai in barshi to don in na sheki kura gaskiya ina jin wani iri don har cikin wannan nawa nake ji. To shi yasa ni ba cika son mu'amala da abinda ya shafi kura ko abu me kura ba gaskiya bana so kwata kwata don yana sani atishawa ina tabawa ko ina jin ina sheka. Zanji wani atishawa in nayi shi. Sai ince alhamdulillah, sai in gode wa Allah don da ya shiga Allah ya taro shi kuma na fitar. To gaskiya shi yasa nake gode wa Allah kuma nake kara son Allah. Gaskiya ni'imomin da Allah yayi mana daban daban gaskiya sosai.

Shi ya, bana duba wani wai kalanda kullum. Bana dubawa gaskiya. Dan wani lokacin ma rana zai yi kaza bana ma dubawa kawai abin da ya kamata nake yi a lokacin da ya kamata. Bana wani duba kalanda. Ina kawai yin abin da ya kamata lokacin da ya kamata. Dan kalanda duba shi ma ina kai kamar ɓata wa kaina lokaci ne. Dan ina lissafi ne kawai. In yi abin da ya kamata lokacin da ya kamata. In lokacin yayi zan sani. Bana wani duba kalanda. Dan duba kalanda nace ka-- bana mutum me na mutum mai lokaci ne. Amma ni banda lokacin da zan ɗauka kalanda in duba. To shi ya sa bana duba kalanda. Bana wani ɓata wa kaina lokaci ma wai in saya in duba kalanda. Unh unh. Kawai ina yi abun da ya kamata ne a lokacin da ya kamata. Yadda nake faɗa in yi abun da ya kamata lokacin da ya kamata. Dan shi lokaci wucewa yake yi baya jira. In ka jira lokaci in ba ka yi amfani da lokaci ba to ga ka jira lokaci a banza kenan. Ka yi aikin banza. To shi ya sa ake so in za ka jira lokaci ka tabbata ka yi amfani da lokaci mai kyau. Ka yi tunani jiran da ka yi kar ya zamotocewa ka yi jiran banza. Ya zamtocewa abin da za ka yi ka jira shi kuma ka yi abin da ya kamata a daidai lokacin da ya kamata. Shi ya sa a ko yaushe nake shawarwantar mutane in za su jira lokaci to su yi abu-- su riga da sun yi abin da su-- suna abin da ya kamata su yi. Abin da ya kamata ace ya dace su yi. To shi ya sa nake yawan umartan mutane ace akan su yi, su jira lokaci eh amma kuma su tabbata suna da plan. Suna da abubuwan da suka tsare-tsare da suka tsara in lokacin yayi za su yi. Amma kar a ce dai ana jiran lokaci ba tsare-tsare ba abin da ya kamata kawai dai ya zamtoce wa. Eh an yi kaza a lokaci kaza an sa jiki an yi. To shi ya sa abin da nake faɗa kenan. A sa jiki ayi abu a riyan da ya kamata lokacin da ya kamata shine kawai nake faɗa kullum. Ayi abu bana duba kalanda. To kawai ni ina sa jiki yin abu yadda ya kamata ne nake yi in yi shi. Amma ina sa jiki in yi shi ne kawai abin da ya kamata a lokacin da ya kamata. Don bana ɓata wa kaina lokaci amma ina yin abin da ya kamata ne a lokacin da ya kamata. Bana duba wani duba kalanda. Duka dai kawai ina sa jiki yin abin da ya kamata. Ina sa jiki kawai in yi shi. Inna yi shi shikenan in kuma ban yi ba shikenan. Amma bana wani ɓata lokaci nawa in duba kalanda in ga lokaci ya yi ko kuma mene a-- ina kawai ina sa jiki yin abun da ya ka.

Eh, gaskiya ina jin kukan zakara da safe. Caran zakara kenan ina jin shi sosai sosai. Ina jin kukan zakara. In na tashi da safe ina jin kukan zakara. To in na ji shi yayi to na san wannan lokacin gari ya waye ne. Wani in ban tashi da wuri ba to kukan zakara ma yana iya tashi na. Amma ya danganta da lokacin da na kwanta bacci. In ban, in ban kwanta da wuri ba gaskiya kukan zakara ba ya tashi na. Wani lokacin ma ko alarm ne nasa ma. Ba zai taɓa tashi na ba saboda irin gajiya da na yi. To shi yasa ko mi ya danganta da lokaci da na, na yi ne ko na ke yi ne. Shi yasa abun da na ke yawan faɗa kenan ya danganta ne. Ko mi ana yin shi bisa tsari kuma ya danganta ne. Ina jin kukan zakara sosai sosai. Ina jin kukan zakara da safe. Kuma shi kukan zakara yana tunatar mun da abubuwa da yawa. Shi Ubangiji yana da abubuwa da yawa gaskiya. Abun ban mamaki shi zakara wato ba zai yi kuka ba sai da safe za ka ji yana nufin ya tashi mutane akan cewa wasu in sun kwanta bacci za su manta ma lokacin ya yi. Amma kukan zakara in suka ji sun san cewa safiya ya yi. Ka ga hikima ne na Ubangiji. Hikima ne na Allah. Allah ne ya san kawai abubuwan da ya Allah ne kaɗai ya san kalan duniyoyi da sauran abubuwa da suke. Nan gaskiya ina jin kukan zakara da safe kuma da can kukan zakara na tashi na. Kuma gaskiya alhamdulillah kam, alhamdulillah ina jin kukan zakara kuma ina jin daɗin kukan shi. Cara da yake yi gaskiya ina jin daɗi sosai sosai. Don ba ƙaramin abu bane gaskiya. Cara ɗin zakara ɗin ba ƙaramin abu bane. Don kukan zakara ma yana, yana mun daɗi. Don in na ji shi ma ina ɗan jin daɗi wani lokaci ina jin daɗi gaskiya. Kukan zakara na da daɗi amma ba wai ko yaushe ba gaskiya. Wani lokacin bai da daɗi, wani lokacin yana da daɗi. Amma ina son kukan zakara gaskiya. Kuma kukan zakara na tashi na a bacci. Na tashi na da can sosai. Amma yanzu in bacci na yi bacci ba sosai ba zai tashe ni. Amma kuma in na kwanta bacci mai nauyi irin ban kwanta da wuri ba, gaskiya kukan zakara koma ya baya tashi na. Ko da ace zan ji kukan zakara a dai-dai kunne na ne. Ba zai taɓa tashi na ba saboda lokacin da na kwanta. In na kwanta da wuri gaskiya zai tashe ni. In kuma ban kwanta da wuri ba to gaskiya sai Allah kawai.

Gaskiya mura ba abun so ba ne. Mura ba abun so ba ne. In na kamu da mura gaskiya abin da nake mafi yawancin lokaci, abin da nake yi shine ina neman magani don mura. Gaskiya in nayi mura ina matukar shan wahala don mura yana ban wahala sosai sosai. Mura yana bani wahala. To lokacin da na kamu da mura gaskiya yawanci ina neman inhaler, saya na ke sai in ajje shi saboda in hancina ya toshe sai in sheƙe shi sai ya buɗa ma hancin. To gaskiya abin da nake yana. Ko kuma in sha shayi mai ginger, inci abinci mai barkono ko inci kaza. Duka ina yin wannan abubuwan a daidai lokacin da mura, mura ya kama ni ke nan. To gaskiya ina yi shi sosai sosai. Ina yi to amma wani lokacin ba na yi amma ban cika yi ba. Allah ne kaɗai ya sani. Amma dai mura kan gaskiya bai da daɗi. Dan in mura ya kama ni ina ji kamar, irin rashin, rashin-- na rasa ma yazance don mura gaskiya in ya kama ni ya danne ni sai Allah. Gaskiya mura bai da daɗi, bai da sauƙi ma kwata-kwata. Shi mura bai da sauƙi sosai. Bai da sauƙi. In ya riƙe ka yana bada wahala sosai sosai gaskiya. Wahalan shi daban ne. Amma ka ga sauran wasu cututtukan to ba wani cuta mai kyau ko ince mai daɗi. Ko wani kalan cuta. Sai dai in bai kama ka ba za ka san wahalan. Ba za ka ji daɗi ba gaskiya. To amma mura gaskiya yana da wahala sosai. In ya kama ni, ni a kan kai na gaskiya na tsani mura. Inda ace ina ganin mura dan kashe shi don yana yin wahalan da yake ba ni ko kuma wasu abubuwa da sauransu in ya toshe mun hanci. Sai inrasa ma gaba ɗaya duniyar mai ne ma. Sai inrasa mai ke mun daɗi. Sai rasa mai ne ma data kwata-kwata saboda mura kawai ya kama ni. To gaskiya yana rage mun jin daɗi. Ba na jin daɗi sosai. To shi ya sa gaskiya wani ina shan shayi mai ginger ko wani kuma ina shan lemon, lemon tea, tina ganyen lemu. Wani ina shan lemon tsami duka. To sai yadda Allah ya yi. In Allah ya yi za ka samu lafiya sai ba ka. In kuma bai yi ba zai ɗan ƙara maka lokaci sai ba ka lafiya. Koma me sai yadda Allah ya yi abin shi. To gaskiya muna ƙara gode mashi ya taimake mu ya ci gaba da ba mu sa'a da nasara akan abubuwan da muka ɗaura a gaba. Ya ba mu sa'a akan abin da ma muke gaba ɗaya.

Eh gaskiya, a hakikanin gaskiya muryana yana da ƙarfi. Yana da ƙarfi sosai gaskiya. Don in na yi magana, in na yi magana, eh mutane na ji daga wurare daban daban. Gaskiya muryan yana da ƙarfi, yana da ƙarfi sosai kuma yana jin daɗin muryan a haka. Kuma mutane yawanci suna yaba muryan, muryana yadda yake. Kuma gaskiya Alhamdulillah, Alhamdulillah yanayin yadda nake magana da nisowa da sauransu. Muryana yana da ƙarfi sosai gaskiya. Amma wasu sun ce ma ina magana a nitse Wato a kan muryana a hankali yake fita. Sun ce kafin nan in faɗi abu na san me nake faɗa. Kafin nan in yi kaza na san me nake yi. Tushi yasa gaskiya na ke jin daɗin kaina sosai. A kan abun da nake yi nake jin daɗi sosai sosai gaskiya. Wani sabida yanayin muryana ne. Wani sabida koma me da ina yi. Kafannin ma in yi abu gaskiya yawanci ina yin lissafi. Ina yin lissafi. Abun da zan yi zai yi kaza. Abun da komi nake yi sai na yi bisa lissafi. In ce in nayi abu kaza ya kamata ne, in nayi abu kaza komi sai na yi shi sai na yi ƙirga. Abun nan ya kamata in yi ne, abun nan ya kamata in kaza ne. Duka komi ya kamata sai na yi ƙirga. Sai na ga kama abun da ya kamata kenan in yi eh, abun da bai kamata in yi ba a a. Duka komi sai na lissafa gaskiya. Kuma fiye yawanci gaskiya abin da nake yi kenan. Kuma muryana yana da ƙarfi sosai sosai gaskiya. Muryana yana da ƙarfi. Don in na yi magana muryan ya fashe, yana fita da ƙato. So in na yi magana ma sosai da ƙarfi. To ana cewa wannan za a ɗauka wani babban mutum ne sosai sabida yanayin muryan. Don alamun girma ne. Jin muryar mutum yaɗan yi ƙarfi. Hakanan yanayin fitan shi, yanayin da sauransu da gaskiya. Muryana tana fita da ƙarfi. Kuma ina ƙara gode wa Allah da ni'ima daya yi mun wajen murya. Gaskiya mutane suna son muryana. Yanayin yadda nake magana ma duka suna so. To na rasa mene a cikin muryar ku. Wasu za ka rasa meyene su ka gani a wurin ka suke son abu kaza. To sai kai ka ɗauka ma abun da kake da shi ma bai da amfani amma wasu su sun san mene suke ji. Su sun san mene specifically suke gani. To kaga muryana gaskiya a hakikanin gaskiya in za'a bi ma'aunin ko in ce ma mahangar gaskiya to muryana yana da ƙarfi. In na yi magana yana ƙarfi, yana fita da ƙarfi sosai sosai. Ba wai muryan ko a hankali bane a'a. Muryana kan a hakikanin gaskiya, mahangar gaskiya yana fita da ƙarfi ba kuma a hankali ba gaskiya.

Gaskiya kalan kayan marmari da na fi so. Dan ni mutum ne mai son kayan marmari sosai sosai. In an tambaye ni wane kalan kayan marmari na fi so gaskiya zan ce, um, abarba. Abarba. Ina son abarba. Ina son gwanda. Mangwaro ma ina son shi sosai sosai gaskiya. Ina son mang-mangwaro, ina son guava, guava. Ina son, um, lemu, ina son ayaba. Duka irin kayan marmari ne da nake so. Ina son apple. Duka ina son duka kayan marmari. Gaskiya ni ina son kayan marmari, kayan itace sosai sosai. Dan ina son kamar rake ma. Dan ban san rake ma kayan marmari ne ko ba kayan marmari ba amma dai gaskiya ina son rake ma sabida yanayin zaƙin shi da kuma yanayin daɗin shi gaskiya. Mangwaro ma ina son mangwaro sosai sosai. Dan mangwaro gaskiya yana da daɗi, yana da zaƙi sosai. Dan ina sha mangwaro amma ban iya shan sha cikin mutane ba gaskiya. Dan ina shan mangwaro a cikin mutane, za-- ina jin kunya gaskiya. Da zan ga kamar yanayin da nake sha za a mun dariya to shiyasa gaskiya. Kayan marmarin da na fi so kenan wa'inan da na lissafo gaskiya su kayan marmari ne da nake so su sosai sosai. Ina so su sosai kamar mangwaro ma sosai. Mangwaro ne ma na fi so. Ina son sweet melon, melon ina. Ina son water melon. Ita kankana ke nan. Gaskiya ina son kankana sosai. Ina son kwakwa. Kwakwa ma gaskiya ina matukar ƙaunar kwakwa. Amma gaskiya ina son mangwaro. Dan ko da yaushe shine abin kayan marmari da dai na fi so ko da yaushe. Shine nake hari ko da yaushe. Shine irin kayan abun, abun da dai na fi so dai a kayan marmari gaskiya mangwaro. Mangwaro ko ma da wane irin lokaci na kan sha mangwaro. Ina son mangwaro sosai. Ina son mangwaro. Ina son cashew ma. Cashew ma in na samu nunanne mai zaƙi gaskiya ina son shi. Ina son cashew mai zaƙi sosai sosai. Dan cashew yana mun daɗi. Ina matukar son cashew. Cashew. Ina son gwanda. Gwanda ma in samu nunannun gwanda ya yi ja sosai gaskiya yana da daɗi. Ina son gwanda shi ma. Yanayin shi yana da daɗi sosai sosai gaskiya. Gwanda ina son gwanda. Ina son lemu. Lemu ma yana da daɗi sosai. Ina son lemu. Ina son, ina son ayaba ma duka. Gaskiya kayan marmari dayawa ina son su sosai sosai sabida yanayin su gaskiya. Ina son su sosai. Kuma kamar ina son wannan, ina son, ina, ina son rake. Ina son, ina son apple. Ina son pineapple kuma. Abarba. Ina son abarba sosai sosai sabida yana da wani yana da ɗan tsami da zaƙi hakan nan a tare. To gaskiya irin yadda yake hakan ne yana mun daɗi sosai sosai. Kuma ina son in ji shi yayi haka. Yana mun daɗi. In na taɓa shi ɗanɗano yana mun daɗi sosai. Ina son irin daɗin shi. Gaskiya yana burgeni haka sosai sosai gaskiya. Ba kaɗan ba ma. In na ce sosai gaskiya a, a kalman na rage sosai gaskiya. Kuma ina jin ni na san kalan irin daɗin da nake ji sosai dan ina taɓa shi gaskiya. Yana da daɗi sosai sosai irin daɗin. Ba ma kaɗan ba fa. Daɗi sosai sosai gaskiya. Ina jin daɗin shi.

Eh gaskiya ina motsa jiki kullum. Ina motsa jiki. Don motsa jiki yana daga cikin manya manyan abun da na fi so. Gaskiya ina motsa jiki. Yana daga cikin manya manya abun da na fi so gaskiya. Don ina son motsa jikina. Ban cika so ina zaune wuri ɗaya ba. Ina so ina buga ƙwallo kullum. Shi ya sa na ce ina motsa jikina a kullum. Ba rana ta Allah da zai yi ba zan buga ƙwallo ba. Ina motsa jikina a kullum. Ina buga ƙwallo. Ina yin wasa sosai sosai gaskiya. Ina motsa jiki. Ina rage kiba da nake da shi a jikina shi ya sa. Ban cika son kiba da nake da shi ba shi ya sa. Amma shi ya sa nake motsa jiki ko da yaushe. Duggarin Allah idan ya waye ina motsa jiki. Zanyi wani in yi da safe in yi da yamma. Amma na fi yi da yamma gaskiya don da safen nan yawanci bacci nake. Amma na fison ma ina yin shi da yamma gaskiya. Don na fi jin daɗin shi. In na yi shi da yamma na fi samun lokaci da natsuwa ma. Na fi jin daɗi haka gaskiya. Na jin daɗin motsa jikina. Na jin daɗin yanayin yadda nake abubuwa gaskiya. To shi ya sa ina jin daɗin motsa jikina da abubuwan da nake yi dai a kullum gaskiya. Ina jin daɗin su sosai. To ina motsa jiki, ina motsa jiki. In yi shi in yi, in yi fara'a, in ji daɗi, in yi dariya. Gaskiya ina jin daɗi sosai sosai. Ina jin daɗi. Ina motsa jikina in yi insake in motsa in yi insake gaskiya ba kaɗan ba ba gaskiya. Don motsa jiki ba ƙaramin daɗi nake ji in na yin shi ba. Don ni mutum ne mai kiba. In nayi gudu sosai sai in ce ina jin jikina yayi, sai ya min nauyi hakan nan. To jikina yayi nauyi. Ai dole in dawo in motsa jikina. In dinga motsa jiki. Don ba na son kiba. Ba na son in yi tumbi. Ba na so inyi ko kaɗan. To shi ya sa ko da yaushe nake zama kaman in ce ready, super ready in motsa jikina in taimaki kaina. Don ba na so a ce ina zauna, ina zaune. Ina ɓatawa kaina lokaci. Ina ƙara wa kaina ƙise a jiki. Ba na jijjiga jikina. Ba na ƙokƙona wannan ƙise da na tara da abubuwa ba gaskiya. To shi ya sa ko da yaushe ina yawan son motsa ciki. In motsa, in motsa, in yi abun da ya kamata gaskiya. Shi sa nake cewa in kai abun da ya kamata a lokacin da ya kamata. To shi ya sa gaskiya nake motsa jikina a kullum. Don a shi ne lokacin da ya kamata in ci gaba da motsa jikin. In yi motsa jikin. In motsa shi sosai sosai. In ƙokƙona wannan fata fata da nake da shi. Wannan ƙisa ƙisan da yake cikin jikina wanda ya yi tattabu. In ƙokƙona su sosai sosai. In yi gudu sosai yadda ya kamata. To shi ya sa gaskiya nake ƙara jin daɗi. Kuma nake ƙara motsa jikin. Nake yin gudu sosai sosai. To shi ya sa gaskiya nake ƙara faranta raina kuma nake ƙara jin daɗi a ko yaushe. Don yanayin yadda nake yi, kuma ina jin daɗi gaskiya in na ƙona wannan ƙisa ƙise da na tara ɗin. Gaskiya ba ƙaramin farin ciki nake yi ba. Don in na rage jiki, in na tara jiki gaskiya ba na jin daɗin jikina sai yana min kaman bani ba. To amma kuma in na ƙona sai na ji kaina daidai daidai gaskiya. To kuma ina jin daɗina farin cikin hakan gaskiya sosai sosai.

Eh gaskiya ina yin waƙa cikin zuciyata sosai. Ina yin waƙa, ina yin waƙa cikin zuciyata sosai sosai. Ina jin daɗi ma ina waƙa. Waƙa a cikin zuciya yana da daɗi. Waƙa a cikin zuciya yana da daɗi sosai sosai. Ina yin waƙa a cikin zuciya sosai gaskiya. Dan waƙa a zuciya yana da daɗi. Yana da daɗi dan ina sanye shi wani in ina ɗaki, wani in ina bayan ɗaki, wani kuma ina yawanci ina waƙa a cikin zuciya na. Kuma ina jin daɗin waƙan gaskiya. Dan ya-- ina bin yanayin jikina ko yanayin abun da yake faruwa da ni, yana ke, na ke waƙa. Ko kuma yanayin abun da yake faruwa daidai lokacin, mun sai in yi magana da baƙi. Kuma in yi waƙa ke nan. Gaskiya ina yin waƙa cikin zuciya. Kuma ina son haka, ina jin daɗin haka sosai sosai. Waƙan kuma yana yin daɗi. Waƙan yana da daɗi kuma ni na san kalan waƙan kuma waƙan yana mun daɗi kuma ina son kalan waƙan da nake yin kuma ina jin daɗin irin waƙa. Kuma gaskiya abun alfahari ne kuma abin so ne ko kuma abin koyi ne a gare ni kuma gaskiya. Ina yin waƙa cikin zuciya na kuma ina jin daɗin haka kamar yadda nace. Kuma akwai yaushe ma, yawanci in abun farin ciki ya same ni, ina yin waƙa. Ina ƙara gode wa Allah a kan irin abubuwan farin ciki da yake muni abubuwa dai sosai sosai gaskiya. To ina yin waƙa cikin zuciya ta. Ina yin shi sosai. Ina yin shi kuma ina jin daɗi yana yin yadda nake yin waƙa. Kuma ina jin daɗin yana yin yadda nake maganganu a waƙa, nake fito da kafiya, nake fito da abubuwa da yawa dai gaskiya. Kuma ina jin daɗin yana yin da maganganu kawai koma mi a cikin waƙa da nake yi gaskiya ina jin daɗin shi. Ina jin daɗin shi. Maganganu ne ma yafi man daɗi. Abun da nake faɗa yana da ma'ana sosai. Kuma gaskiya ina ƙara jin daɗin maganan da nake yi sosai a cikin waƙa. Sosai sosai.

Eh gaskiya, gaskiya ina, ina yin ƙiran bidiyo sosai. Ina yi, ina ƙiran bidiyo ba ma sau ɗaya ba ba sau biyu ba gaskiya ina, ina son yi ma sosai hakan nan. Kuma ina ƙiran bidiyo kuma na fi so ma in zan yi magana da mutum, in yi magana ta bidiyo. Yana kallo na, ina kallon shi. To gaskiya ina ƙiran bidiyo sosai, sosai. Kuma haƙiƙanin gaskiya ƙiran bidiyo yana, yana mun daɗi, yana mun daɗi gaskiya sosai. In gani ina ganinka, kana ganina kuma muna tattaunawa. Shi, shi kiran bidiyo ɗin yana nan kaman a ce muna kusa ne. Gani ga ka muna magana. To gaskiya ina jin daɗi, ina jin daɗin haka. Ina jin daɗi sosai, sosai. Kuma ƙiran bidiyo bawa yana da amfani sosai a gare ni, yana da amfani sosai a gare ni. Sabida in gani ga ka muna gani, kana ganina muna magana. Ina ganinka ka, haka dai kawai da gaskiya ina jin daɗi sosai, ina jin daɗi. Kuma ƙiran bidiyo yana da amfani sosai a gare ni. Ina matukar irin ji farin cikin, eh ƙeran bidiyo. Ina matukar farin ciki da hakan. Kuma ina samun jin daɗi da natsuwa da sauran abubuwa sosai, sosai. Kuma gaskiya ina jin daɗi kan sosai gaskiya sosai. Wallahi ina farin ciki. Dan ƙiran bidiyo ya bu mu kowane irin ƙira ma daɗi. Don gani ina ganinka kana magana, kana ganina ina magana. A nan ne zan fi fahimtan ka. A nan ne za ka fi fahimta na. Za ka san mene ne nake faɗa. Zan san mene ne kake faɗa. To shiyasa gaskiya shi ƙiran bidiyo yake da daɗi. Amma kuma asalin normal kira shi kawai sai de ka ji muryar mutum kuyi magana minti ɗaya, biyu. Amma ka ga asalin ƙiran, eh bidiyo ko da mutum ya maka ƙarya ne ka ga kana gane shi. A yanayin yadda mutum yai magana ma in kana ganin fuskan shi ko kana ganin idon shi, za ka san cewa wannan ƙarya ne ko ba ƙarya ba. Za ka san wannan gaskiya ne ko ba gaskiya ba. Don wasu daga yanayin yadda suke magana ma in ka gan su, za ka iya ganewa ka san wannan ƙa ƙarya yake faɗa, a'a wannan gaskiya yake faɗa. Dika, duka a yin ƙiran bidiyo za ka sani, za ka sani sosai, sosai. Za ka sani a yanayin yadda abubuwan yake duka za ka sani. Za ka san yadda ake, ake ƙiran bidiyon sosai, sosai. Kuma gaskiya abun de yana da, yana da kyau sosai kuma ina jin daɗin haka sosai. Yanayin da ma muke tattaunawa da mutane mu samu lokaci muyi, haka dai gaskiya ƙiran bidiyo yana da daɗi. Kuma za ka fi fahimtan mutane yadda mutane suke abubuwansu. Za ka fi ganewa dan in mutum yana, kana ƙiran bidiyo kana magana da shi sosai. Za ka san ye yanayin yadda kuke magana yanayin da sauransu dai gaskiya kuma yana jin daɗin kiran bidiyo sosai, sosai gaskiya. Ina jin daɗi matuƙa in yi magana da mutum sosai ina.

Eh, gaskiya da farko ni aikin ina aikin, a, abatuwa ne, mayanka. Gaskiya wurin aikinmu, gaskiya zan ce yawanci masu aikin mu ma ba wai iya zan ce wurin aikin mu ba. Yawanci wanda suke aiki ire-ire irin na mu. Gaskiya aikin yana da, yana da wahala, yana da wahala ta wani fannin, wani fannin kuma bai da wahala. Amma gaskiya aikin ina son aikin sosai, sosai gaskiya. Don yanayin yadda abubuwa yake tafiya a aikin gaskiya ina so. Don in za a yi, a'a aikace aikace ne. In za a yi, gaskiya wurin aikin ina so. Don wani lokacin bana so saboda wari ya yi yawa, wari ya yi yawa wurin aikin. Za ka samu wari, a'a za ka, kawai dai gaskiya wurin aikin ba abinci ka son ina zuwa ba ma sosai. Amma dai wurin aikin yana, yana da ɗan kyau wani lokaci, wani lokacin kuma bai da shi. Saboda yanayin wurin. Don za ka zo ka tarar da wari sosai, yana wari. To ka ga kuma duk inda ka je ka samu abu yana wari ko kana jin warin abu ko wani abu aka makamanci shi gaskiya, kai ka san abun dai ba, ba daɗi gaskiya sam sam ba daɗi. To shiyasa haka nake wurin, wurin aikina. Kuma haka nake yi dai a wajen aiki. Kafin nan ma in fara yin aiki, tabbas aka ce tsaftace muhalli yana da kyau. To sai na tsaftace abubuwan da zan yi amfani da su. A'a misali a mayankan nan dole zan ɗauko wuka don yin amfani da wukana. To tabbas wuƙan kafin nan in sa shi a dabba in yanka. To wannan wuƙan dole sai na wanke shi. Na ɗauko shi, na wanke da shi da wuƙan da su abu mawashi abun da nake wasa wuƙan da shi. Zan wanke su da soso da kuma omo ɗina. Suma duka zan ɗauka sai in wauwanke wukana da abin mawashina. To bayan na gama sai in yanka dabban da bismillah in yanka shi ta gabas. Yana kallon gabar. To gaskiya wurin aikinmu kuma gaskiya ina, ina, ina jin daɗi gaskiya ina jin daɗi. Amma yadda na ke faɗa kuma yadda nake wancewa warin ne yake sa mutane suke ba sa son yi. Saboda warin abun wurin. To amma aiki ne mai kyau gaskiya. Shi irin aikin ana samun kuɗi, ana samun kuɗi gaskiya sosai sosai. Haka duk abunda za ka samu kuɗi ka taimakawa kanka, ka taimakawa rayuwanka ai abu ne mai kyau. Kuma dole za ka samu ka yi tattali, ka tattala. To ka ga? Lai shiyasa, shiyasa haka wurin aikinmu haka muke gaskiya muna ƙoƙari kan. Ana ƙoƙari, ana yin abun da ya kamata lokacin da ya kamata. Ana ƙoƙari muna yi dai. Dai dai gwargwado, dai dai muna yin shi muna samu muna, muna, eh, ai, ai, aiwatar da aiki yadda ya kamata. To shiyasa gaskiya muna ƙoƙari kan. Muna yi yadda ya kamata haka. Kuma ina jin daɗin haka gaskiya. Ina jin daɗin shi sosai sosai kuma.

Gaskiya lambobina, ina da lambobi masu albarka sosai sosai. In ka tambaye ni wani lamba ne na wa mai albarka, gaskiya zan ce lamba goma. Ina son lamba goma gaskiya. Lamba goma lamba, eh, ya danganta da abin da nake yi. Ko in ce yanzu misali in a cikin filin ƙwallo ne, na zo buga ƙwallo ko kuma na zo kallon ƙwallo ko kuma in dai ni lamba dai mai albarka dai gaskiya da na sani ko nake amfani da shi shine lamba goma. Ina son lamba goma kuma ina amfani da lamba ɗaya ma duka. Ina amfani da kowanne a cikin wa'inan da na lissafa kuma ina jin daɗin amfani da su gaskiya. Lamba ne mai albarka kuma lamba ne mai sa'a. Kaga kuma in akwai sa'a akwai albarka. Duk abunda za ka yi sa'a kuma ka samu to gaskiya ka ci gaba da godewa mahalici. Dan abu in dai aka ce maka sa'a ne, to gaskiya mutane da yawa zai yu sun gwada, sun gwada, sun gwada ba su samu ba amma kai da shike shi ya baka sa'a, ka taki sa'a, ka ga ka samu. To ka ga tabbas dole ka gode mahalicinka abin da ya maka. Dole. To shi yasa gaskiya koyaushe nake jin daɗi, nake ƙara godiya daga lamba, lamba da nake, da nake ɗauka mai sa'a ko nasara ko mai albarka gaskiya zan ce lamba goma ne. Lamba goma. Ina amfani da wasu lambobin ma. Ina amfani da wasu lambobin amma a ganina dai yanayin albarkan ko yanayin sa'a da sauransu da nake da shi ina ga gaskiya lamba goma nan dai na fi son shi. Na fi jin daɗin shi ma sosai sosai. Dan gaskiya yanayin lamban dai na kawai dai na fi jin daɗin shi gaskiya kuma akwai albarka a lamban shi yasa kullum na ina in namba goma nake amfani da shi a wurin ƙwallo ko wani abu hakan nan. Za ka gani na sha ƙwallo, in na sha ƙwallo za ka kalla na ɗaga hannuna gode wa Allah. Dan sabida wannan lamban irin daɗi da yake bani da kuma farin ciki da nake samu a wurin lamban da kuma komi gaskiya ina jin daɗi sosai sosai gaskiya. Ina jin daɗi. To ka ga gaskiya dole in ci gaba sa jiki ina taimakawa kaina ina ta-- gaskiya lamba ne mai albarka sosai sosai. Lamba goma lamba ne mai albarka sosai. To shi yasa nake alfahari ko in ce ina farin ciki da wannan lamba ɗin da na samu kuma da nake amfani da shi. Shi lamba goma kenan. Ina amfani da lamba ɗaya, ina amfani da, ina amfani da lamba uku. Dan a filin ƙwallo ina buga defender. Ina amfani da lamba uku kuma ina jin daɗin bugawa. Da shike ni ɗin ni ba, ni ba bahago ba ne. Ni da dama nake buga ball. Wato ni ba da, eh ba dame ke nan. Da dama nake takale da nake buga ƙwallo. To amma da hagu ma ina jin daɗin buga ball gaskiya. Ina jin daɗin buga ball da ƙafar haguna. Dan ƙafar haguna ma yanzu yana da saiti yana tafiya yadda nake so. To ka ga ni imane na Allah duka. Shi yake taimakawa ya taimake ni kuma ya sa na samu ƙafar haguna yake tafiya mai kyau. Mutane da yawa suna so suna ball da hagu.

Gaskiya, da farko yadda nake magana da abokan ciniki ko in ce abokan hulɗa ko kuwa in ce abokan kasuwanci, gaskiya yadda nake magana da su, gaskiya yana da bambanci. Don yanayin da nake magana da abokan ciniki na, gaskiya muna sanin muna da farko dai. Dama a yau a kasuwanci ana so ka fahimci wanda kake kasuwanci da shi. Kasan shi, ka san yanayin yadda yake, abubuwan yake, sha'anin shi da sauransu. Gaskiya, to yadda nake magana da abokan cinikina ko in ce abokan kasuwanci na shine ina magana da su mu fahimci juna, fahimtar juna. Sai mun fahimci juna akan abu kaza muke, sai mun san yanayin yadda za mu yi abu kaza. Haka haka. Komi sai mun fahimci juna dai da farko. Shi yasa nake yawan sa jiki in san abu tukuna. Sai na san abu. To kaga, in na fahimci juna na san abin da ya kamata na yi lokacin da ya kamata da sauransu dai. Gaskiya kuma ina jin daɗin abokan cinikina don suna ba ni dama in faɗa musu abin da ya kamata. Kawai ina jin daɗi gaskiya. Saboda yanayin kasuwancin mu da su, gaskiya yana da amfani gaskiya. Ina jin daɗin kasuwanci da su. Ina jin daɗin kasuwanci da su sosai sosai. Kuma gaskiya ba abun alfahari ne ma zan ce, ba ƙarami abun alfahari ba ne, babba ne. Don ba kasafai za ka samu mutane suna ganin mutuncin ka, suna ganin kima ko in ce daraja da kake da shi ba. To gaskiya wa'annan mutanen suna ganin mutunci na da kimana da daraja na. To kuma gaskiya ina jin daɗin haka. Gaskiya ina jin daɗin haka. Kuma Alhamdulillah suna taimako na kuma muna taimakon juna gaba ɗaya. To shi yasa a kullum nake ƙara jin daɗi. Muke ƙara, kasuwancin mu yake ƙara bunƙasa. Saboda yanayin kasan a kasuwanci dole za kuna fahimtar juna kuma kuna ɗan ma ja wajen tafiyar da kasuwanci. Misali wajen saye da sayarwa wani ya sa hannun jarinsa to da sauransu. Gaskiya shine abin da nake nufi da ma ja. Kuma gaskiya ina farin cikin haka gaskiya. Su abokan ciniki na gaskiya suna da tunani. Kuma gaskiya yanayin yadda muke kasuwanci da magana da abubuwa da su gaskiya ina jin daɗin haka, ina jin daɗin haka. Kuma ni abin da ya fi burge ni yanayin yadda suke ganin mutunci na shine abin da ya fi burge ni kuma nake jin daɗin shi a koyaushe. Yanayin yadda in mutum zai ga mutunci na, ya ga daraja na gaskiya to ina farin cikin, ina jin daɗin harka ko in ce yin abu da wannan mutumin. To kuma gaskiya ina jin daɗi a koyaushe ko yaushe ina jin daɗi. Ko mutum ya samu babban matsayi a gare ni kuma ina jin daɗi gaskiya. Mutum indai zai ga mutunci na kan shi ke nan, ina son haka.

Gaskiya wata da aka haife ni, an haife ni a ranar ashirin da bakwai ga watan goma aka haife ni. Ranar ashirin da bakwai ga watan goma aka haife ni. Kuma shekara ta yanzu zan ce shekara na ashirin da ɗaya a duniya. Shekara na ashirin da ɗaya a duniya kuma na gama jami'a. A watan goma aka haife ni wato Oktoba kenan. A kuma musulunci a shekarar ta da aka haife ni, an haife ni a cikin watan Ramadana, wata mai albarka. Watan da muke azumi. An haife ni a watan azumi ranar ashirin da bakwai. To gaskiya abin alfahari ne. Da ma mahaifiyata an so a sa mun suna Ramadan saboda an haife ni a cikin watan Ramadan. To kuma gaskiya ni ina jin daɗi tun da ace har an haife ni a wata mai albarka irin watan Ramadan. Gaskiya na yi farin cikin haka sosai sosai. Sosai na ji daɗin haka gaskiya kuma na ƙara gode wa Allah da ya sa ina daga cikin mutanen da aka haifa a cikin wannan wata mai daraja ɗin. Wannan wata mai kima ɗin. Wannan wata mai albarka ɗin. To gaskiya ina ƙara gode wa Allah da ya bisani ni'momin da yake mun. Ba abin da zan ce sai dai in ce mishi na gode. Ban da kalma ɗaya tak da zan buɗe baki in ce ga shi nan na gode. A ko yaushe ina godiya sosai ga Ubangiji na. Shi yadda ya yi abubuwan Shi yake mini kuma nake ƙara jin daɗi gaskiya ban da wani kalma ko wani magana ko wani harshe ko wani kalami da na isa in ce mishi na gode gaskiya don in na yi amfani da shi ina ga kamar kalman yayi kaɗan. Gaskiya ina jin daɗin abun da Mahalicci na yake mun. Kuma gaskiya ina jin daɗi ina ƙara gode mishi. Kuma ze min a lokacin da dai ban tsammani ba zan ga abun da ya kamata. To kuma Alhamdulillah dai gaskiya. Alhamdulillah. Watan da aka haife ni a watan goma ne wato twenty seven ga watan, rana ashirin da bakwai ga watan Oktoba a shekarar dubu biyu da huɗu aka haife ni. A shekara ta dubu biyu da huɗu, an haife ni a cikin watan Ramadana. Watan addinin musulunci kenan shi ma. Sai gaskiya kuma har gobe ina farin ciki ina ƙara irin cewa mahaifiyata da 'yan uwana wani ina goran ta musu cewa ni an haife ni a cikin wata mai tsarki. Ina so su yi dariya. To kaga su ma za su so in ce su so da amma kuma ka ga Allah ne yake yin abin Shi abin da Ya so, wanda Ya so, lokacin da Ya so. Gaskiya kuma ina jin daɗi. Na ƙara gode wa Mahalicci na don ban da wanda zan gode wa ban da abin da zan ce mishi illa in ce mishi na gode. To in na ce ma na goden ma ina ga kamar yayi kaɗan gaskiya.

Eh, ina koyan wata yare. Ina koyan yarurruka da yawa. Ba yare ma guda ɗaya nake koya ba gaskiya. Ina koyan yarurruka da yawa. Ina koyan yaren Fulani, Fulatanci. Zan iya yin Fulatanci ma. Ina koyan yaren Turanci. Dan Turanci dama ba yarena ba ne. Ina koyan shi kuma ina jin daɗin yadda nake yin Turanci sosai. Ina jin daɗi gaskiya. Ina koyan yaren Turanci. Ina koyan yaren Faransanci wato French kenan. Ina koyan shi. Ina koyon yaren, yaren ƙasar Indonesia. Ina koyan yaren da zan iya magana ma yanzu kamar a ce in faɗi ko ya kake ko in faɗi sunana kamar in gabatar da kaina haka zan iya faɗa. Misali kamar a ce “Nama saya beli motor”, ina nufin sunana beli motor. To shi ma ina koya, na sani haka. Ina koyan yaren Portuguese, shi ma ina koya. Ina koyan Spanish amma a ciki gaba ɗaya in an ce min wani yare na fi so in ci gaba in ƙware sosai, yanzu haka zan ce French ne. Shine yaren Faransanci gaskiya shine yaren da na fi so wai in ƙware sosai don ina so in iya magana da harshen French da accent nasu yadda suke magana da yadda harshen su yake yi da sauran su gaskiya. Ban da wani yare da na fi so a duniya nan in koyi shi sosai in iya shi kamar shi wannan yare na Faransa, French kenan. Kuma gaskiya ina jin daɗin yadda nake magana da shi kuma ba ƙaramin jin daɗi nake ba gaskiya, gaskiya. Ina, ina ƙoƙartawa sosai don yaren ba ƙaramin yare ba ne. Ina ƙoƙari sosai kuma ina jin daɗin yadda nake magana kuma nake gabatar da kaina wa mutane kuma nake ce ƙaza da ƙaza. Kuma gaskiya yaren ina jin har ga Allah ina son yanayin yadda nake yi don mutane ma suna son yanayin yadda nake yin yaren. Kuma a cikin bainan jama'a ina gabatar da kaina, ina ƙaza da ƙaza gaskiya ba ƙaramin jin daɗi bane nake yi. Kuma yaren ba yarena bane amma kuma na koye shi, ina koyan shi ne, ina kan koya kuma ina jin daɗi. A ko wani yare ko wani abu da in kana yi kaima karan kanka zaka na jin daɗi. To wannan yaren Faransa kenan in ina yin shi ni kan kaina in nayi shi ina jin daɗi, ina ƙarasa jiki, insa ƙwazo in yi shi. To gaskiya shine abun. Ina-- yarurruka da nake koya duka, duka wa yan nan ina son su. Turanci, Turanci ana mini a makaranta in naje to amma shi ba wani matsala nake da shi ba. Matsala, matsalar koyo ko wani abu a'a, shi ban da matsala da shi. Yaren da nake so nake da matsala da shi nake so in koye shi shine yaren Faransa gaskiya. Don ban da wani buri yanzu haka kamar harshe na ya miƙe a yaren Faransa ban da wani buri gaskiya damuwa na kawai in ga harshe na ya miƙe, in yi magana da yaren Faransa, in ce ƙaza, in gaisa, in yi dariya, in zagi wannan, muyi abubuwa da yawa gaskiya ne yaren da yake, yake raina kenan kuma nake jin daɗin nake koyo a kowane rana kuma nake ƙara bunƙasa wannan nawa sosai sosai gaskiya ina jin daɗin haka.

Eh, a haƙiƙanin gaskiya yadda nake gaishe da mutane ko yadda nake gaisawa da mutane gaskiya ina san haka. Misali, ina zo wucewa ina ga wannan kamar yadda shi addinina, addinin gaskiya, addinin Allah ya koyar da ni. In zan zo in ga inda mutane suke to abin da ya kamata in fara yi in musu sallama. In ce "Salamu alaykum" ko in ce "Barkan ku dai" amma abin da addinina ya ce mun in ce "Salamu alaykum" in musu sallama. To gaskiya shine abin da nake yadda nake gaishe da mutane. In kuma wani lokacin in na ga suna da yawa in bari iya musu sallama ba wani lokacin in ban yi sallama ba kawai zan ce musu in da, in da safe ne, in da safe ne na gan su, na ga mutane ko wasu dai haka nan na gan su da yawa don ce musu ina, ina kwanan ku? In kuma in na gan su da yawa ne kuma suma in na gan su da rana zan ce musu ina yininsu. In kuma da daddare ne shi ma zan ce musu "Barka de". To haka nake gaisawa da mutane nake gaishe su suma in sun ji sai su ce "Barkan ka de ya ka jiya" sai mu gaisa. To kuma gaskiya abin yana mun daɗi sosai sabida suna mutunta ka ba ƙaramin abu bane mutum ya, ya mutunta ka, ya ga ƙimar ka, ya ga darajarka, ya ga mutuncinka. To yadda nake so kenan da ma na zauna mutum ya dinga ganin mutuncina da martabana. Ka ga ko da ace wani zai zage ka za su iya tsaya maka ace ba ka nan. Ko da ba ka nan in wani ya ce wani abu a kanka to su za su ce a'a wannan mutum kirki ne don yana da gaisuwa, yana gaisuwa sosai. To a daidai lokacin da in mutum yana yawan gaishe da mutane gaskiya mutumin bazan ce dai yawan gaisuwa imani bane amma in kana yawan gaishe da mutane kana yawan fara'a, kana yi yawan abubuwa dai da yawa makamantansu. Ka gaishe da mutane gaskiya yana da kyau gaskiya yana da kyau sosai sosai. Kuma ni ina jin daɗin yana yadda nake gaishe da mutane sosai. In gaishe da wannan "Salamu alaykum", in gaishe da wannan "Salamu alaykum", in gaishe da wannan "Barka de", in gaishe haka, haka, haka yawanci nake samu nake yi. Kuma gaskiya yana fatan a kan kullum in dinga in ci gaba da yin haka, in ci gaba da gaishe da mutane, in ci gaba. Haka dai gaskiya yana da kyau kuma ina jin daɗin haka. A kowane lokaci in na gaishe da wani zan ji wani irin farin ciki haka nan in ji daɗi don gaskiya gaisuwa yana da daɗi gaskiya. Gaisuwa yana da daɗi sosai sosai. Ina jin daɗin haka. In gaishe da wane, in gaishe da wane, in gaishe da wane, in gaishe da wane. To gaskiya gaisuwan ni'ima sosai. Eh, mutane wasu ko da na gan su wani lokacin ban gaishe su ba za ka ga za su gaishe ni su da kan kansu. To ka ga ni, ni na nema wa kaina ke nan. Na nema wa kaina mutunci da darajan na ba wa kaina. Na nema wa kaina kima a wajen su. Ni na saya ke nan sabida me ina gaishe su. To gaskiya kuma ina fatan ina jin, ina farin cikin haka kuma gaskiya sosai sosai. Ina farin cikin haka ina jin daɗin haka sosai gaskiya. Ina farin cikin haka.

Eh gaskiya ina son buɗe taga. Ina son buɗe taga gaskiya sosai don zama a ciki. Yanzu kaman ace ina ɗaki ko ma a ce ba ɗaki ba. Ina nan a misali in ce falo to ina zaune hakan nan. To gaskiya haƙiƙanin gaskiya sai in ji bana jin daɗi saboda sai in ji kamar an rufe ni hakan nan. To ka ga in da taga yana nan sai in buɗe taga. In na buɗe taga sai na yi magana. Saboda gaskiya ni bana son in zama kamar an kulle ni, ya zama kamar an kulle ni. To shi ya sa nake kunna ta, nake buɗe taga sai in yi abun da ya kamata gaskiya. Don bana son wai ina zama a wuri taga a kulle. To ga kullum kowane lokaci ina son dinga buɗe tagana. Don tagana na fi jin daɗi tagana yana nan a buɗe. To gaskiya ina farin cikin in buɗe tagana hakan nan. Don in tagana a kulle gaskiya bana so. Don zafi mafi yawanci in ka ji zafi, in ka ji zafi ya min yawa shine nake buɗe taga. Amma in kuma ba zafi gaskiya bana buɗe taga. Amma kuma yawanci zama da tagan ya fi daɗi. Don tagan nan gaskiya ina jin daɗi. Don in na buɗe taga ina samun iska sosai, ina samun annashuwa dai sosai sosai. Kuma gaskiya taga abu ne mai kyau gaskiya. Wanda ya ƙirƙire wannan maganan tagan gaskiya yayi yana da hikima sosai. Kasan ba za a rasa wasu wanda suke da iya ƙofa bane kawai, ba su da taga. To kuma gaskiya ni ina son in zauna waje da akwai taga. A bakin tagan ka ga iska, zan samu dinga samun iska sosai. Ma daidai to iska zai dinga zuwa yana samu na sosai sosai. To gaskiya ina jin daɗin haka kuma ina son haka sosai sosai. Kuma taga ka ga taga in dai yana nan a buɗe to ina jin daɗi gaskiya. A ko da yaushe in dai tagana na ɗaki yana buɗe ko kuma tagana mota ne ko kuma tagana na abubuwa da yawa dai in dai tagana naga ya dai a buɗe gaskiya ina jin daɗi sosai. Kuma ina son zama a bakin taga. In na zauna a bakin tagan sai iska ya dinga in ya shigo ni zai riska, in ya shigo ni zai riska, in ya shigo ni zai riska. To haka nake so gaskiya. A ko da yaushe in dai tagan ya yi, in dai iska yana shigowa ya zamance cewa nine a bakin tagan kuma iskan yana risko ni. To gaskiya ina, ina, ina son haka. Shi ya sa nake yawan sa jiki, nake sa jiki yin abun da ya dace ko in ce in yi abun da ya dace a daidai lokacin da ya dace. Shi ya sa nake zama a taga a bakin taga. Saboda iska yana shigowa iska ya riske ni, iska ya riske ni nine ke nan. To ka ga shi ya sa nake son buɗe taga. Nake son buɗewa, nake son ɗagawa. To mafi yawanci lokacin zafi na fi buɗe taga amma ban cika rufewa ba gaskiya sosai. Amma ina buɗe taga sosai gaskiya ina buɗewa kuma ina jin daɗi gaskiya sosai da tagan nan.

Gaskiya gidanmu ba ƙasa. Ko in ce ko da yaushe akwai ƙasa, akwai ƙasa. Amma kuma kalan ƙasa da yake gidanmu ƙasa, ƙasan da ake gini ne. Shine kalan ƙasa da yake gidanmu. Ƙasa da muke amfani da shi ke nan. Ko in ce kalan ƙasan da yake nan ke nan gaskiya. Don ko in ce, eh, ƙasan da kalan ƙasan da muke da shi ke nan a gidanmu yanzu haka. Don bayan shi akwai irin ƙasan da ake misali ake ɗauka, dai suna da yawa dai gaskiya ƙasan da ake amfani da shi gaskiya suna da yawa. Irin ƙasan kogin nan ne wadda ake gini da shi, wadda ake yin bulo da shi duka. Irin ƙasan ke nan shine ƙasan. Amma kuma gaskiya a daɓen gidanmu interlock ne, dakali ne na interlock. So shine abin da yake nan a cikin gidanmu. Kuma gaskiya ina jin daɗin haka shike. Bawai ƙasa nake bi, nake tattakawa, nake shiga. Haka ƙasa ɗin nan wani za ka ɗiba da datti ka kwashi. Shiyasa gaskiya nake jin daɗi yanayin yadda aka yi gidanmu da sauransu. Kuma gaskiya na jin daɗin haka sosai sosai. Kuma yana yin komi dai gaskiya a bun yamin gaskiya kuma ina jin daɗin haka kuma ina alfahari da haka kuma ina son haka kuma ina ci gaba da son haka gaskiya sosai sosai. Ya sa gaskiya yanayin yadda abun yake ko in ce yanayin yadda abun ya tafi ko in ce haka kawai abun yamin gaskiya na ji daɗi ko in ce ina son haka sosai sosai gaskiya. Gaskiya kuma ina ƙarasa jiki ina yin abun da ya dace a lokacin da ya dace. Dama kullum abun da nake faɗa kenan. Mutum yayi abun da ya kamata lokacin da ya kamata. Yawan ci ƙasa da yake gidan mutane za ka je ka samu, ka je ka samu, za ka samu shi da datti. Ƙasan ba a sharewa za ka sami shi wani iri. To gaskiya ni bana son haka. Na fi so in kalla in ma ka bar ƙasan ka bar shi yana nan a tsaftace. So in ka san ka je ka san za ka sa ƙasa a gidanka ko wani abu hakan baka sharewa gaskiya gara ka cire ƙasa ka nema wani abu wadda a ce ko da ba ka share yau ba, ba ka share gobe ba zai nuna ba. Amma wasu za ka je kana shiga gidansu za ka ga wani ƙazanta ne. To gaskiya ƙazanta ba abu ne mai so ba, ba abu ne mai kyau ba. Mutane wasu za ka gan su ƙazamai ne suna, suna barin abu. Gaskiya abin bai kamata gaskiya. Ban, bana jin daɗin haka. In ni na gani gaskiya ban ci kaso ba kuma bana so in gani. Ko in ce abun baya mun daɗi ko in ce baya mun kyau gaskiya. Ya sa ni na tsani aban kawai zan ce gaskiya. Gaskiya na tsana. Zo ka kalla mutum yana da ƙazanta. Ƙazanta gaskiya bai da kyau. Kuma gaskiya in na shiga gidan mutum in na kalla, na kalla komi yana nan a yadda yake kamata an share shi tsab tsab. Na kalla interlock kuma na ga ƙasa ne ko daɓe ne ko mene ne ko tiles ne ko mene ne duka in na kalle shi tsabtsab gaskiya ina martaba mutum mai gidan ko matan gidan ina martaba ta gaskiya. Don mutum ne mai tsafta. Don ba abun da ya kamata mutum a ce ya so kamar tsafta. Don tsaftace muhalli babban abu ne. Babban abu ne yanzu a cikin duniyar nan masu tsaftace muhalli ba su da yawa gaskiya. Don tsaftace muhalli yana da kyau sosai sosai gaskiya.

Gaskiya kalan waya da nake amfani da shi a yanzu haka, ina amfani da wayar Redmi A5. Shine kalan waya da nake amfani da shi a yanzu haka kuma yana mun abun da nake so. Gaskiya indai waya yana mun abun da nake so ko min ya ba zan so rabu da shi ba. To wayan da nake amfani da shi yake na Redmi A5 a yanzu haka kuma ina hulɗa da shi sosai sosai. Dan yana rike mun caji, abun da ya kamata duka yana mun. Ko mi gaskiya ina jin daɗin wannan waya da yake hannuna. Kuma gaskiya, hakikanin gaskiya ina jin daɗi sosai sosai. Dan baya bani ciwon kai, baya bani irin damuwa ko in ce mene ne. Gaskiya ina dai jin daɗin wayar ina amfani da shi yadda ya kamata. Kuma gaskiya ina jin daɗi sosai sosai wayan da nake amfani da shi yake nan a yanzu haka. Kuma ina fatan dai in samu kuɗi sosai, in samu in canja wayar da nake amfani da shi yanzu, in nema babba. Saboda yanayin abubuwan da nake yi ni ɗan comedy ne, ina comedy, ina bidiyoyi sosai. Kuma in ana bidiyo sosai da waya mai kyau kaga dole abun zai yi kyau. Amma kuma mutum baya bidiyo da abin waya mai tsada ko in ce waya wanda yake da kyamara sosai. To gaskiya bidiyon yawanci baya fita gaskiya. To shi ya sa ni na fi so in amfani da wayan da ya kamata, in yi abun da ya kamata lokacin da ya kamata. Shi ya sa nake martaba ko nake jin daɗin kaina wani lokacin. In ina da kuɗi zan yi abun da ya kamata, in bani da shi ne zan lallaba. Kuma gaskiya lallaba wannan haka ne. Ko mi a rayuwa dama ba a samu cikin hanzari. To shi ya sa nake haƙuri da wasu abubuwan. Bana ɗaga hankalina in yi abu wani kaza. To in Allah ya yi lokaci kaza zan yi, zan samu to shiken. Kuma bai yi ba dole in samu in haƙuri. Ko mi dole na sai, sai na yi haƙuri akan ba, sai na bawa kaina wahala ko na yi mene ne ba a. Zan ci gaba da rokon mahalincina kuma in nema Allah in ya ci gaba da taimako na. To ka ga ba wani abun da ya fi Allah, ba abun da ya fi ƙarfin Allah. To ka ga tabbas irin waya da nake amfani da shi yanzu ke nan. Shine wayan Redmi A5 nake amfani da shi. Ina amfani da, da ina amfani da kamfanin Samsung. Ina amfani da waya Samsung. Ko wani kalan wayan Samsung da ina so. Ina son Samsung amma, eh Galaxy A14 ne na raba da shi. Na saya Redmi A5 saboda WhatsApp ɗina ya daina yi. To shi ya sa gaskiya ina son, ina son duk wani kalan, eh waya ne da ɗan Samsung suka sake. Gaskiya ina son, ina jin daɗin Samsung. Dan yanayin yadda abun Samsung yake yi to ina jin daɗin haka gaskiya sosai sosai. Samsung yana bani abun da ya kamata, yana bani in ce joy ne ko mene ne. To gaskiya ina jin daɗin aiki da shi wannan, eh Samsung ɗin sosai. Ina jin daɗin aiki da Redmi A5 ɗin nan nan ma. Don yana bin abun da nake so. Ina yin abun da nake so lokacin da nake so kuma gaskiya ina jin daɗin shi sosai sosai sosai wallahi.

Gaskiya, yanayin yadda nake sasanta rikici a aiki ko in ce a wajen aiki shine na farko yadda nake sasantawa ina fara jin menene ummul aba'isi, menene ya haɗa su a wannan rikice ɗin, menene ya haɗa su. In na fara ji sai in san sai na ji daga bakin kowa a cikinsu sai na tambaye su wane, wane kaza, menene shin menene ya haɗa ka da wane kaza? In tambaye shi sai in ƙara sai yayi mun bayani cewa ga shi, ga shi, ga shi zan saurare shi daga farko har ƙarshe duk abin da yake faɗi. Zan saurare shi kuma zan sa hankali in ji abin da yake faɗa sosai. To sai in ƙara tambayan ɗayan wadda suka yi rikici tsakanin su kenan wanda suka ɗan, ɗan samu matsala ko in ce eh wadda suka samu matsala suka yi rikici tare ke nan. Yauwa. Shi ma sai in tambaye shi in ce wane, wane menene ya haɗa ku da shi? Shi ma sai ya mun bayani ya ce a'a kaza da kaza da kaza menene ya haɗa ku. Shi ma sai in ji daga gare shi. To da farko bayan na ji daga both parties a turance ke nan daga ji duka wajen su na ji so sai in fahim, sai in fahimta. Sai in ƙara tambayan su to wa ya fara? Sai wannan ya ƙara mun duk tambayan da na yi kowa sai an sa mini. So bayan na gama jin su sai sun na gama sauraronsu so sai in sasanta su wanda na san bashi da gaskiya shine zan ce ma ya ce ma wanda yake da gaskiya ya yi haƙuri. So in ya hafte mishi haƙuri wancan sai haƙura sai a ci gaba. Gaskiya haka, haka mafi yawanci nake sasanta eh rikici ko in ce wani abu a kan nan. Sosai, sosai haka nake bi nake sasantawa. Kuma ba ma iyani ba ko mahaifi na ma haka yake sasanta rikici. In wani abu ya faru tsakanina da ni da ɗanai na ko da adda na ko da yaya na ko da ƙani na an kai ƙara na wajen shi ko wani abu dai ko ni na kai ƙara haka toh gaskiya abun da yake faruwa ke nan. Zai yi sai ya ji za a ƙirawa wannan wane kaza za a ƙira mu duka. Sai ya tambaye ni menene ya faru? Sai ya yi mun mishi bayani. Ga shi, ga shi, ga shi ga abin da ya faru. To haka muke yi kullum wallahi haka muke yi. To wanda bai da gaskiya to sai a bashi rashin gaskiyar shi. Wanda yake da gaskiya za'a bashi gaskiyar shi. Bayan ya saurara yau haka muke yi da shi wallahi. Sai ya bamu gaskiya bawa wanda yake da gaskiya ya bashi gaskiyar shi. To wanda bai da gaskiya kuma za a ce mashi ya bawa mai gaskiya haƙuri. In ya bashi haƙuri wannan haƙuri shi ke nan sai a shi ke nan sai a ce maku ku tafi. Shi kenan gaskiya kuma abin gaskiya ya yi. Ɗan in wanda bai da gaskiya eh za daga maganan wanda bai da gaskiya za ka fahimta gaskiya. Daga yanayin yadda yake magana da sauronsu. In mutum bai da gaskiya yawanci za ka kalla shi yake fara yin kuka. Amma wasu wani lokutan ba su gaskiyan ma suna yi. Amma dai gaskiya mafi yawanci mafi a'ala. In ka ga mutum yana kuka akan zance to yawanci ne abin da na fahimta a yanzun kamar shi ne bai da gaskiya gaskiya.

Ai ni bana amfani da wani kalan mai, bana, bana amfani da wani kalan mai ko in ce wani irin mai ko mene ne gaskiya mai kalan mai da nake amfani da shi, ina amfani da vaseline ne kawai. Vaseline nake amfani da shi. In shafa saboda kar jikina yanzu lokutan in ce hunturu, kar jikina yayi hunturu. To shine mai da nake amfani da shi vaseline. To gaskiya ba cin vaseline bana amfani da wani mai ko wani abu haka gaskiya bana amfani da shi. Gaskiya ina jin daɗin amfani da vaseline ɗin shike in na shafa shi zai ɗan sa jikina ɗan yayi fari, eh ya cire fari-farin da sauransu kuma ina jin daɗi gaskiya, ina jin daɗi. Kada ya zamto kamar in ce ya zamto umul aba'is ko wani abu haka gaskiya shine mai kalan mai da nake amfani da shi kenan. Don gaskiya bana amfani da sauran irin mai a ce ko mai bleaching ko sauran kalolin mai de gaskiya vaseline kawai nake amfani da kuma ina jin daɗi gaskiya. Na shafa shi ina jin daɗi, ina samu annashuwa da natsuwa kuma gaskiya ina jin daɗi gaskiya sosai kamar yadda na ce. Vaseline ina jin daɗin amfani da shi sosai, sosai gaskiya kuma vaseline abu ne mai kyau mutum yayi amfani da vaseline kawai. Karya so ya zauna yana ta amfani da wasu kalolin mai don yana shafawa a jikinshi gaskiya ba abu ne mai kyau ba. Kanzo kana ta amfani da wasu mai don ka sa jikinka, ka sa fatanka ka canja mishi kala ya zama fari ko wani abu haka gaskiya bai yi ba, sam-sam bai yi ba. To shi ya sa ni bana wani amfani da wani abu hakan nan. Kawai ina amfani da mai ne kawai. Sa saboda jikina kar yayi fari to shi ya sa ko da yaushe ban yarda da amfani da wani abu ba. Ba cin mai vaseline in na shafa shi zaka ga shi kenan. Kar jikina yayi hunturu ne shi ma. Da shi imma bazan dinga shafa wa ba. Dan ni ba ma'abocin son shafa mai ba ne. Bana ma son sa shafa ba. Amma kaga in lokacin hunturu dole sai ina amfani da shi wannan mai in. Don ya, in na shafa shi hunturu da abubuwan da yake jikina fari-fari da sauransu tattafi su bar jikina. Shi ya sa nake amfani da shi wannan mai in. Amma sauran mai a'a irin su karo white, a'a irin su body soil, irin su soft, soft body irin su da sauransu gaskiya irin su, ire-iren su gaskiya bana amfani da su. Bana ma so wai ko in ɗan ji, in ɗan ji ko in ɗan so in yi amfani da shi gaskiya ni ban taɓa ba. Ban taɓa ji wai ina so ko wani abu hakan nan ba gaskiya. Bana so ma in yi amfani da shi ko kaɗan, ko kaɗan bana so. Shi ya sa nake amfani da, eh vaseline kawai don ya fi min ma, ya fi min. Na fi jin daɗin shi ma sosai. Na fi jin daɗin shi. Bana wani so ma in ɓata wa kaina lokaci ko in yi wani abun da bai kamata ba shi ya sa. Na fi ma so in yi amfani da vaseline don ina shafa shi ma shi ne zai sa jikina ya ɗan yi laushi-laushi kaɗan kuma hunturu-hunturu da sauran abubuwa da yake jikina zai ciccire mu. To shi ya sa na, nake amfani da vaseline.

Kai ai wannan tambayan kai gaskiya tambayan kaman da sauki kaman kuma ba da sauki ba. Amma kalan miya da na fi so gaskiya, na fi son irin wani lokacin, wani lokacin fa na ce ba wai koyaushe ba. Na fi-- ina son miyan gargajiya dan irin su miyan, miyan zogale wani lokacin. Amma mafi yawancin lokaci gaskiya kalan miya da nake so ina son miya, ina son stew, ina son miyan kaza. Irin kaza dai hakan nan da tattasai, irin shi ne kalan mafi yawan lokaci ma irin miya da na fi so ke nan. Na ce shi da tuwon sakwara. Gaskiya ina son shi sosai, sosai kuma ina jin daɗin wannan. Ina jin daɗin haɗin, haɗin yanayin yadda nake jin daɗin shi gaskiya. Ba zan iya misaltawa ba, zan iya ce ga shi, ga yadda nake jin daɗin wannan haɗi ba. Yanayin kawai ina jin daɗin wannan kalan abincin da sauransu. Kuma gaskiya ina jin daɗi sosai, sosai. Kalan miya ɗin ya min ne, yana min kuma ina ƙara jin daɗi. Yana ƙara min kuzari da ƙwazo da sauran abubuwa gaskiya. Ina son miya ɗin sosai, sosai. Ina son miyan, miyan wani lokacin ma ina son miyan kuɓewa. Gaskiya miyan kuɓewa yana da daɗi saboda yauƙin shi nake son shi. Amma kuma ba na son miya kamar miyan, miyan-- ba na son miya irin miyan karkashi. Gaskiya miyan karkashi kan kai! Ko kaɗan ba na son miyan karkashi. Ba na son miyan karkashi ko kaɗan gaskiya. Dan ni ban taɓa ma tsanan wani miya ko wani ganye ko wani abu kaman ƙarkashi ba gaskiya. Ba na son miyan karkashi ko kaɗan gaskiya. Kuma gaskiya bai ma taɓa mahaifina ne yake son miyan karkashi amma ni kan gaskiya ba na ma so. Ba na so in, in gani ko in jima ko in ci. Gaskiya miyan bai ma taɓa kwanta mun a rai ba gaskiya. Dan miyan bai da, bai da daɗi gaskiya. Irin kalan miya da na fi so miyan romon kaza, miyan kifi, irin miyan, miyan, irin miyan nama hakan nan irin, irin miya mai, mai zaƙi zakaga mai kyau gaskiya. Irin shi ne kalan miya da na fi so. Shi ne kalan miya da na fi so kuma na ke jin daɗin ci ko wani lokaci. In ka ƙira ni ka bani eh ina so. In naga mutum ya kawo mun miyan, miyan kaza gaskiya miyan da na fi so ke nan. Na gani zan ji daɗi sosai saboda shi ne kalan miya da na fi so. Amma in aka tambaye ni wani kalan abinci na fi so, ina san abinci ina son, ina son tuwo. Ina son, ina son shayi da biredi. Shayi da biredi gaskiya ina matuƙar ƙaunar shayi da biredi. Dan shayi gaskiya da biredi ba ƙaramin haɗi da nake so bane a rayuwa na. Ina son shi sosai, sosai. Ina son shayi da biredi in haɗa su a tare gaskiya ina jin daɗi sosai. Shayi da biredi yana tafiyar mun da yadda nake so yana yi mun abun da ya kamata gaskiya. Kuma ina jin daɗi sosai, sosai gaskiya. Ko wanne lokaci gaskiya ina so sosai.

Eh, gaskiya ina dafa abinci. Ina dafa abinci sosai. Ina son abinci ina dafawa. Ina dafa abinci. Na iya dafawa sosai sosai. Na iya dafawa. Amma ya danganta da kalan abinci, da a kace in dafa. Na, ina, na iya dafa irin shinkafa da jollof na shinkafa. Na iya dafa shi sosai sosai gaskiya. Yana daga cikin abinci da na iya dafawa. Na iya dafa, ah, indomie gaskiya. Idan ce, um, ba kalan abinci da na fi so in dafawa. Ko in ina jin yunwa, inci kamar indomie. Gaskiya ina son indomie sosai sosai. To gaskiya indomie ina iya dafa shi sosai. Gaskiya ina iya dafawa. Kuma ina jin daɗin indomie sosai sosai. Don yanayin shi da saurin dafawa da saurin abubuwa gaskiya yana mun daɗi. Kuma ina, ina so sosai sosai gaskiya. Ina jin daɗin indomie. Ina son-- na iya dafa, ina iya dafa miyan kuka. Na iya dafa, na iya dafa miyan, miyan ganye. Gaskiya ina son miyan ganye. Miyan ganye sa, sa mun gyaɗa a ciki. Ci gyaɗa gaskiya ina son miyan sosai sosai gaskiya. Sosai ina son wannan miya. Ina son miyan, na son miyan soɓo rodo. Gaskiya miyan soɓo rodo ma na da daɗi sosai sosai. Kuma ina dafawa, na iya dafawa sosai. Na son miyan soɓo roɗo. Kuma ina son, ina son miyan taushe. Gaskiya miyan taushe ma yana da daɗi sosai. Ina son miyan taushe sosai. Saboda gargajiyan shi da yanayin da mutane ke so gaskiya. Miyan taushe ina son shi sosai sosai. Kuma yanayin miyan gaskiya, yamun, yamun gaskiya ina son miyan, miyan taushe. Ina son miyan taushe, ina son miyan zogale. Ina son, eh, miyan, eh, miyan, ina son miyan-- ina so irin miya, miya. Ina son miyan kaza. Ina son miyan kaza gaskiya. Ina son miyan kaza. Sa mu ka, kaza ta ji haɗi yana nan gaskiya ba ƙaramin aiki bane. Gaskiya sosai. Na, na, na, na, na, na son-- na iya dafa abinci wani lokacin. Amma wani lokacin in ina jin yunwa ban iya ba nake cewa a gida. To gaskiya ina iya dafa abinci gaskiya kuma ina son abinci yanayin da nake dafawa. Kuma ina jin daɗin shi sosai fa. Sosai ina jin daɗin yadda nake dafa abincin. Wani ina dafawa ina ci, ina dafawa ina ci. To sai in ci. Kanna ƙarar da abincin na fa. Meya sa ina dafawa ina ci mu ina dafawa ina ci. In zan ci in ci, in zan dafa in dafa. Shi abun da nake faɗa kuma nake yi yawanci. In zan ci in ci, in zan dafa in dafa. Ina iya dafa abinci sosai gaskiya. Na iya dafawa sosai. Kuma ina jin daɗin yanayin dana dafa. Dan na iya. Mutane haka suke cewa. Na iya girki, na iya dafa abinci sosai.

Gaskiya, barkono mai yaji ba abu ne wadda ni nake so ba gaskiya. Ina so barkono, ina cin abinci mai barkono amma gaskiya ba wai sosai nake so ba. Don barkono ni a ganina yana da illa sosai ga lafiyar mutum. Don cin barkono in yayi yawa gaskiya akwai damuwa. Shi yasa ban cika ma so ina cin barkono ba. Bana so ina cin barkono hakan nan. In ta cin barkono gaskiya bana jin daɗi sosai. Na fi so in zan ci abinci, in samu ba barkono, in samu kawai in samu yanayin abunda nake so dai kawai gaskiya. Barkono don in kana yawan cin barkono yana rage mutum yanayin yadda mutum yake gajiya, yanayi yadda mutum yake gudu. Gaskiya barkono dai gaskiya mai yaji kuma fa gaskiya yana kama gaskiya yana da zafi, yana da zafi. Ah, yana da zafi sosai sosai yanayin barkono. Shi yasa ka ji an ci amma mutum ya ci ta. To yanayin zafin shine sosai. Kuma dole zamu yanayin barkono mai yaji gaskiya ni akwai yaushe ina ji barkono, barkono mai yaji gaskiya bana so, bana so. Don barkono sai a hankali, sai a hankali sosai. Barkono sai a hankali gaskiya. Dai barkono mai yaji akwai damuwa gaskiya. Bana ma so, bana tunani ma so ma ko wani abu hakan gaskiya. Bana, bana, bana, sai a hankali kan gaskiya. Barkono mai yaji akwai damuwa fa. Haka akwai damuwa gaskiya. Bana, ban cika son irin barkono mai yaji ba. Ban cika son shi ba gaskiya. Ban cika son shi ba. Amma yana da, yana da zafi. Shi zafin shi yana da irin in ka ci ka ji zafi. Gaskiya bana so in ci abinci mai zafi, mai barkono sosai gaskiya. Gaskiya bana so gaskiya sosai sosai. Eh bana so ko kaɗan gaskiya. Barkono mai yaji ka a yi yana da zafi, yana da zafi sosai sosai. Yana da zafi zafi sosai sosai. Gaskiya barkono mai yaji kuma wani lokacin fa in za ka ci kamar abinci kamar garau garau, dole za ka nema barkono mai yaji ɗin. Saboda yanayi yana da ɗan zafi zafi hakan yana da ɗan eh mai ɗanin guntu hakan irin. Barkono mai yaji na yana yawan ciwa. Barkono mai yaji, barkono mai yaji ƙirasa. To an sa barkono mai yaji za ka kai ka kullum shiru kawai. Gaskiya bana son barkono mai yaji gaskiya ko kaɗan. Don ni na ga kamar bai yi ba shi yasa. Barkono mai yaji bai yi ba gaskiya sosai. Haka nake gani, haka nake ɗaukawa. Haka na ɗauka. Haka na sa a raina hakan nan kamar barkono mai yaji bai yi ba.

Eh gaskiya ina san ya tabarau sosai. Ina san ya tabarau. Anma ya danganta da inda zan je ko abin da za a yi. Ko wane abu haka na ina san ya tabarau. Dan ina jin daɗi in sa tabarau. Ina ganin idon mutane su kuma su wannan mutanen basa ganina. Gaskiya ina ina jin daɗi ko zan yi rashin mutunci ko wane abu hakan nan na ga sa tabarau zan iya yi. Dan bana so a ce ina yi rashin mutunci ko wane abu. Haka nan ina ganin ido ana ganin idona. Kare ni ina ganin idon ka ina muka rashin mutunci. Kai baka sani ba ka san ni amma kuma ni bana ganin idonta. To gaskiya ni ina mutunci ko ina da wannan da mutum gaskiya ina amfani da wannan tabarau ɗin. Ina amfani da shi sosai. Kuma gaskiya tabarau yana da kyau gaskiya. Ya danganta da wani irin tabarau ne wance wani kala wani class na tabarau gaskiya. Dan tabarau abun nuna kyau yana da kyau yana sa mutum yaɗa yin kyau sai kuma sai dai in abu ku ya zama mutum dole. Wato sai dai in ko ido ya ɗan rako sai a hankali. Gaskiya tabarau ka yana da kyau Alhamdulillah. Ina sanyawa sosai sosai. Mafi yawancin lokaci ina amfani da tabarau na. Ina sawa ina amfani da shi. In je yawo in je wurin da zan je gaskiya yana yana yana rage mun rana ma. In ina tafiya in ina kallon ta gefen rana gaskiya tabarau yana tarewa sosai sosai sosai. Kuma na matuƙan jin daɗi. Gaskiya dan tabarau ka yana da kyau. Ina son tabarau ina son agogo ina son abubuwa dai da nake so gaskiya suna yawa. Ba za a iya misalta su ba in ce ina so kaza ina son kaza ina son kaza to suna dayawa gaskiya. Ba za a iya ce eh ya iya adadin da abun da wane kaza yake so ba. Shiya sa gaskiya ina gaba a sanya mushi eh sashe anyi an ce ku ta wani abu kuma gaskiya tabarau ka yana da kyau gaskiya. Kuma ina son tabarau ni a kan kai na ina son tabarau. Kuma gaskiya tabarau em gaskiya yana so dai kawai yana so dai har cikin zuciyata har cikin zuciyata gaskiya. Ba wai maganan kan titi ko maganan mula ko maganan wasaba a ciki.

Gaskiya a haƙiƙanin gaskiya na fi son AC gaskiya. Fanka kan gaskiya, fanka yana ƙoƙari kan amma kuma a ce za a haɗa sabuwar mota da sikandari. Gaskiya ina so, na fi son amfani da AC. Dan AC shi mabushin iska ne, mabushin sanyi ne, sanyi ne zai zubo maka, amma shi kuma fanka iska ne kawai zai yi ta baka, yai ta baka iska, yai ta baka iska, yai ta baka iska. Gaskiya ban son black tool din. Gaskiya, gaskiya sosai sosai. Na fi son eh.